A ina shan ruwa alhamdulillahi ne kamar lita sama da biyar a rana. Saboda ruwa yana jikanta abu kuma yana mutunta, yana ƙara lafiya da cin dadi to. Saboda haka gaskiya ina yawan shan ruwa sosai. Bana wasa da shan ruwa, nakan sha lita biyar ko fiye da haka ma a rana.

A'a, ba na son taksi saboda babu shiga cikin hayaniya ba kuma cunkoso kuma ita taksi da ka sa kaɗi ba su umarnisu kai kaɗai inda ka ke so amma bas ba kai sababa. Iya inda aka hukunta musu nan nan kawai za su je. To shiyasa gaskiya na fi son taksi sosai fiye da bas.

Eh ina da katin kasuwanci, wanda idan muka je nakan ɗauko shi, dun wanda ya zo gurin siyayya guri na ko muka yi wani harka da shi nakan ɗauki wannan kaci in ba shi a matsayin ya je ya, ya duba kuma sa me, mene ne ko kuma muyi irin kalan kasuwanci na ko kuma wace irin harka nake ta kasuwanci. To gaskiya ina da wannan abun sosai, ina da katin kasuwanci.

Da nafi san in dafa shi a cikin tukunya in saka shi a hankali in zuba ruwa, in ɗan rufe da gishiri saboda a ɓawon ƙwan ya fi fita. Da gaskiya haka na fi son dafawa. Kuma wannan ne gaskiya dai a kan su. Nafi san in dafa shi a cikin ruwan zafi in kuma a soye, ne na soyawa na kan kaɗa shi sosai duk ƙwanduwar ta gargaje. Sannan sai na, sai na ɗora shi in wannan ɗinsa sai in soya shi a haka.

To ina ajiye su ne a cikin wallet ina ko kuma in ajiye su a cikin banki ha ko kuma idan na san zan yi amfani da wasu nakan ajiye su a kan a cikin wannan ɗina a cikin ɗan wani guri na gida haka wanda na san ina zuwa zan ɗauki wannan cash ɗin in yi amfani da ita.

Eh tana daidaita in na saka ta a bangaren daidaita haske ba. Duk sanda na shiga kamar yanzu ina cikin falo idan na fita wajen haske za ta kara hasken ta. Ya inda kuma na dawo ciki za ta rage haske. Tabbas tana, tana yin irin wannan abu. Tana daidaita haske da kanta ba tare da na daidaita ta ba.

Ta yana shirya su ne yadda na tsari, kamar yanzu idan na tashi da safe na san idan zan tafi kasuwa zan, zan fara zuwa in gaishe da dan abokan harka ta in zauna a ofis. Na san cewa wane zai zo gurina wane ba zai zo ba. Na san zan fita in je banki kaza. Na san kuma zan yi wannan to waɗannan su ne abubuwan da nake shirya ayyukana a kullum.

Gaskiya gaskiya bana, bana faken tufafi, bana faken tufafi. Idan ka ga yayi saidai kawai idan lokacin wurin ɗinki ne ya tashi haka to sai ka kai ama a facin, a face gurin. Amma ni gaskiya ban fiya wani abun, wani ɗaɗɗun jakaya ko ninka ka dai ya yage ba gurin da yake ba to gaskiya hakura naken da shi sai in bawa kuma wani wanda bai kai ni ƙarfi ba shi ma ya yi amfani da shi.

Da jakata irin ruwan kofi ke nan ko? Ruwan kofi ce da kuma ratsin baƙi a gefenta, irin jakata ke nan. Bata da wani launi kawai kofi ce da yawan ta ta fata ce, sannan kuma an ratse ta da baƙar fata an mata ado, haka take.

Da na fi son tufafi na auduga kuma na fi son, na fi sonsa sosai saboda tufafin zallar auduga yakan, yakan, yakan hana ɗaukan sanyi ko wasu abubuwa duk na a ci yanayi yakan iya ƙoƙari ya daidaita su. Aaa kamar irin su shadda ko yadi ko wani abin to gaskiya na fisani wanda suka zamanto cewa auduga ce tsantsa babu mis sunfi daɗin saka kuma na fi sonsu.

Ina ma fison fure mai ƙanshin almiski ko kuma mai ƙanshin wani turare oud. To ina son su wa'innan furarukan saboda suna da daɗin ƙanshi sosai.

To ina amfani da waya Android, ita ce waya da nake amfani da ita kuma tunda na fara ni ban taɓa canja wa ta waya ba ma. Tunda aka daina yin su Blackberry, to gaski yanzu iya Android kawai nake riƙewa.

Na fison gudun fanka lamba uku yafi dadi shine bazai takurama ba sannan kuma bazai hanaka jin, bazai kuma zai kaure maka kuma idan sauro ko kuma zafin zai kaure maka shi sannan kuma biyu yawa ba iska da za ka dinga shaka zata zamato dai da kai ba za ka kamu da mura ba ko wani abin. To gaskiya na fi son lamba uku.

A ƙwarai kuwa yana cire takalma a gida. Mu al'adan mu ta Hausawa ke nan ba za ka yi ka dinga yawo da takalmi a cikin gida ba. Duk inda ka shigo cikin gida za ka cire takalmanka to shi kenan kuma ba za ka ƙara amfani da shi ba sai za ka fita. Saboda mu bai hallar ta kadinga yawo daga takalmi cikin ɗakuna ba ko wani abin. To mu kana shigowa gida a tsakar gida za ka cire takalmanka.

A'a ina tashi in fita waje idan na fita waje in ɗan kunna sigari na in sha in fara inalillahi wa inna ilaihi raji'un in da guri ma in samu idan lokacin nafula ne in yi alula in yi nafula so idan ne wannan abun shike nan duk wata damuwa ta wani abu ba to zataiyi mun sanyi sai inji zuciya ta tayi sanyi sai in dawo kuma in magance wannan matsalar ta da nake samu a wurin aikin saukar da saƙo ko kuma wani abun a cikin aikin na.

A nakan so in samu guri mai shanyi irin hamada dinnan da kuma ruwa. A make ace bakin kogi dai haka. Ina sha'awar wannan abun sosai.

A duk abin da na san sirri ne ina bashi muhimmanci sosai saboda idan ka bari kowa yana jin sirrinka to kana, kana za ka samu matsala a rayuwa ka. To nakan ɓoye su a cikin rubutu ne kuma a cikin wasu document na cikin kwamfutata kokuma a cikin Google nakan ɓoye dukkan wasu kalmomin sirri na.

Eh, ƙwarai ko ina son zama kusa da taga saboda ina buƙatar samun isasshen iska wadda ko inda kake ciki za ka ga gari ya karɓi caɓewa. Amma idan ka yi kusa da zauna kusa da taga, za ka dinga shaƙar iska mai kyau wadda ba ta da gurbacewa da take sakowa daga sama.

Nakan mutunta abokin kasuwanci na. Nakan kuma gaya masa gaskiyar farashin abin da na siya, ga kuma abin da na ɗora ga kuma abin da na ke cikin yi. Saboda idan ba ka gaya masa gaskiya ba acikin harkan kasuwancin ya je ka gaya masa karya ya je wani guri ya ga farashin ka yayi sa da fiye da na wani gurin to daga ranan ba zai ƙara zuwa wurin ka ba. To nakan kiyaye wannan abun ina mutunta shi, ina girmama kwastomana ina gaya masa tsakani da Allah ga iya ɗan abin da na samu ga abin da na ci ba don komai ba saboda shi ma idan ya ji daɗi zai ƙara ƙira mun wasu su zo kasu su yi kasuwanci tare da ni.

Takardan teburin naka mai ƙafafu huɗu sai kuma kwamfuta sai firinta sai keyboard sai mouse suke nan kawai akai ba wani abu bane ba a kai shike nan sai ɗan wurin da za ka ɗan saka takardu ka yi report shike nan kawai.

Da nake ina da waya twenty four hours solar a gida na to koyaushe na ga ta ɗan yi kasa da ashirin haka, sai inyi sauri in saka ta tayi caji to gaskiya bani da lokacin sakawa saboda tunda koyaushe ina kunna data ban kashewa sai lokacin da zan kwanta bacci to shi ya sa gaskiya bani da lokacin cajin waya. Koyaushe na ga ta yi kasa kawai zan yi saka ta a caji.

Nakan zuba ta a cikin abin zuba shara sai kuma in sami yaro sai in ɗura sai ya kai babban magurbi ko kuma guri da ake tara shara don domin gwamnati ta yito haka nake zubar da shara ta.

A ina yin aiki ne daidai iya yawa ta kuma ina so in ƙara aiki to na kan yi lokacin da idan an tashi na kan zauna in yi ƙara aiki kuma ba don komai ba saboda in ƙara samun kuɗin da zan gaɗa na fiye da na overtime da ake cewa.

Ina amfani da WhatsApp, Chrome, Google Chrome browser, ina amfani da Telegram, Insta, Twitter, eh gaskiya, da saura da dama kuma irin su exchanger applications, Bitcoin, Tennessi, dawaye dawayei.

A lamborin bangogina yanzu ruwan mai akashe mai ne, yellow ne haka da kuma ɗan ratsin ja irin fenti mai santsi zan shi ne cikin dakuna na kuma ruwan madara ne mai haske.

A'a ba mu da ita gaskiya sai dai irin wadda muke kunna tsakanin wayoyi kamar da nakan kunna waya ta yana da sakama, su yi amfani da wifi don wayata amma bayan haka da gaskiya ba mu da wannan akwatin wifi ɗin a gida.

A ina zan ajiye lokaci daidai da inda na san cewa na kan ba gwanawa sa, zan tashi da gurguri in shirya in kuma nufi hanya in yi sa aiki kafin ma lokacin wanzubin kuma nan kara in mintuna kalilan.

A da sassafe nake zuwa kasuwa, tun da zuwa karfe goma, highest idan na yi latti in kai shabiyu. To bana wasa da zuwa kasuwa saboda kasuwa ita ce wurin nema da kuma wurin samu to saboda haka bana wasa da zuwa kasuwa. Goma na isa kasuwa ko sha ɗaya da ƙayi na taɗe ma na yi latti in kai shafi.

A'a jadawalin aiki shine kowa ya zo da lokacin idan aka kayyade ma aka ce goma za ka zo to ka zo goma na safe. Idan ka zo goma na safe sannan ka haɗa ka tashi ana cewa za ka tashi karfe ɗaya to ɗayan nan tana yi za ka tashi kuma sai wasu su shigo. To haka mu jadawalin aikin mu ya ke.

Na fison takalmi mai ɗan yatsa, saboda nakan jin daɗin tafiya da shi kuma na fata, yauwa ko kuma a ce mai igiya amma kuma na soso. Amma gaskiya na fi son in dai tafiya ce, na fi son mai ƙarami ɗan yatsa na fata. Ina jin daɗin tafiya da shi sosai. Bana, bana shan wahala saboda rago ina shan wahala sosai idan ina amfani da su.

A' na finson hawan matattakala saboda ita ai training ne ma za ka yi sosai, za ka ɗan motsa jikinka, za kuma ka samu ƙarin ƙona duk wani cholesterol da yake jikinka. Amma lifta tak inda mun ga daga ni, ai ni baruwana da wata lifta. Kawai in hawan matattakala ta, a hankali duk inda take in samu in isa a'inda nake a hankali in ma ina yi ina hurawa yafiye mun.

Ƙwallon kwando shine wasan da na fi yi kuma na ke jin daɗin yinsa sosai saboda wasa ne da yake sa jikina ya karɓi dukkan wani nau'i na kulawar training. To gaskiya wasan ƙwallon kwando shine wasan da na fi so kuma na fi yin shi alako yaushe idan na fita waje sai kuma na bin sa shine ƙwallon ƙafa.

Na kan yi haƙuri in jira har lokacin da layi ya zo, mun ba na tsallake kowa kuma ba na cin mutuncin kowa. Nakan tsayawa har layi ya zo kaina cikin haƙuri da natsuwa. Shi ne mantakantawa da kuma girmama ɗan adam.

Eh ina fara aiki daga, gaskiya da yake ban iya tashi daga bacci ina farawa daga ƙarfe ɗaya wani zubin, ƙarfe sha ɗaya wani zubin kuma ƙarfe sha biyu wani zubin idan na tashi da wuri ƙarfe goma ma na fara aikina. Amma ba kullum nake fara wa goma ba, gaskiya nakan fara daga ƙarfe dai sha ɗaya zuwa sha biyu ƙarfe ɗaya na rana.

A'a, tsoron Allah shi ne kawai tsoron abun da nake yi, amma bayan haka babu wani abu da nake tsoro. Mun yi tsoro ba ajibi ba ne ba tsoron wanda ya halicce ni shine abin da nake jin tsoro saboda ban san me na aikata ba kuma ya zanyi wannan shine kawai kullum nake neman gafara a wurinsa.